Wane kayan marmari kake fi so? Gaskiya daga cikin kayan marmarin da na fi so shine ayaba. Ayaba ta kasanci abu ne wanda zaka waɗe inkacire shi ɗaya bayan ɗaya zaka tauna shi. Ba shi da wahalan taunawa, ba shi da wani zaƙi sosai amma idan ka tauna shi wajen haɗe wa ba kajin wahalarsa ba kajin komi. Ayaba ya kasanci abun marmari ne wanda ba shi da zaƙi sosai sannan kuma yana ƙara bada lafiya. Bayan shi ina son abarba. Abarba kuma ya kasanci abu ne mai ruwa kuma yana da zaƙi. Daga shi kuma sai gwanda. Kuma gwanda ta kasanci bata da ruwa, ita ma haka take kamar ayaba amma kuma tana da sulɓi sosai. Sai kuma kankana. Kankana ita ma haka take kamar abarba. Sai dai kankana ita kuma ta kasance tana da ruwa sosai. Yadda in ma mutum yana shan kankana za ta iya ɓata masa hannu sosai.

Yaya kake magance damuwan aiki? A duk lokacin da na ji na damu lokacin da nake aikina, ya kasance ina tsayawa in duba menene ke samin damuwar. Kwana ne nake ji a lokacin ko kuma gajiya ce ko kuma wani ne ke so ya kawo min matsala a aikin da nake yi a lokacin nan. To a duk lokacin da na ji haka zan tsaya in duba me yake matsala. Idan kwana na nake ji, idan kwana ne nake ji a lokacin zan tsaya in kwanta in huta in yi kwanan, in tabbatar da gajiyar ta bar jikina. Idan kuma na gaji ne, to abin da ya kawo min gajiyar nan zan tsaya in duba menene yake kawo min gajiyar nan. In tsaya in walwala wannan gajiyar. Idan kuma na ji aikin ne ya damari da ni ko kuma wani ne ke kawo min matsala, zan kira wannan mutumin in yi masa magana, ya zo namu zo na mun kasance mun sasanta. Ya bar kawo min wannan matsalar da yake kawo min wannan damuwar a aikina. Haka nake karsancewa, haka ne nake magance duk matsalolin da nake fuskanta a lokacin da nake aiki.

Rubutunka yana da kyau? Kwarai kuwa rubutuna yana da kyau sosai. Saboda a lokacin da na yi primary school, na taɓa yin wani competition wanda yake na handwriting ne, wato yadda mutum yake rubutu. Bayan nayi wannan competition din, na kasance ina daga cikin wayanda suka fito mutane na biyar. Daga cikin mutane na biyar da suka ci da suka ci wannan competition din, ni ne na yi na uku a cikinsu. Bayan haka nan kuma a ƙaf lokacin da na yi makaranta ta secondary school, makarantan mu gaba ɗaya babu wanda bai san rubutuna ba saboda tsananin kyawun da ke ga rubutuna. Idan na yi rubutu lokacin daga ɗalibai wayanda muke aji ɗaya har izuwa malamai, kowa ya san yadda nake rubutu saboda rubutuna ya kasance yana da kyau sosai. Gaskiya rubutu abu ne wanda nake jin daɗinsa, sai dai kuma yana saurin gajiyar da ni.

Yaya kake jurewa zafi? Gaskiya zafi abu ne wanda yana da wahalar juriya sosai, har dai in ka kasance ba ka saba da shi ba, ko kuma ka kasance kana zama wuri mai sanyi. Idan ana zafi gaskiya mafi yawanci abin da nake yi har zai sa in ji na iya jurewa zafi shine ina yawan watsa ruwa. Zan shiga in wasa ma jikina ruwa idan iska ya buso ko yaya yake zan ɗan ji sanyi sanyi a jikina. Bayan shi kuma zan ɗauki mafifeci in rinƙa fitara a jikina, shi ma zai kasance iskan da nake fitara zai sa in ji jikina yayi sanyi. Bayan shi kuma ina kan yawan sha ruwa, ruwa masu sanyi ko kuma in yawaita shan ruwa, ta yadda jikina zai kasance bana jin ƙishi ko kuma in kama jin ina zufa sosai bayan zafin da kuma nake ji. Wannan hanyar da nake bi yana taimaka min sosai in jurewa duk zafin da ake yi a kowane lokaci.

Menene lambar kumya albarka? Gaskiya wannan tambayar ta menene lambar kumya albarka ban fahimce ta ba ko kaɗan. Amma a iya fahimtar da mai tambayar yana yiwuwa ana tambaya na ne kan wace lamba ce nake yawan amfani da ita idan ina neman wani abu ko kuma idan ina tunanin wani abu zai kasance min ya zo min abu mai sauƙi. Gaskiya wannan abin a bisa ƙa'idar fahimta ta ko in ce a bisa ƙa'idar abin da na yi imani da shi ze iya kasancewa ya ɓata min duk wani tunani da nake da shi gefen addini na. Saboda haka ba wata lamba da nake amfani da ita ko kuma in ce ba wata lamba da nake tunanin ita ce lambata mai albarka. Na kasance duk abin da nake yi ina yinshi ne kan rayuwata bisa abin da na yarda da shi. Amma bayan shi lambobi zan yi cewa akwai lamba ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar, shida, bakwai, takwas, tara har izuwa goma. Sauran kuma duk daga sune ake ɗaukan sauran nambobi ɗaya bayan ɗaya.

Kana son abinci mai yaji? Sosai nake son abinci mai yaji. A rayuwa ta ina ga ba abin da ke faranta min rai ko kuma abin da nake jin daɗinsa sosai. Inde wajen abinci ne kamar inji abinci yayi yaji sosai. Ina cin yaji ƙwarai da gaske. Mafi yawanci abu ne wanda ya kasance idan ina cin sa har jin na ke rayuwa ta ta shiga wani fara'a. Idan zan ci ƙwai da ƙwai, wanda mafi yawanci wasu kan ƙira shi da awara ko kuma dankali ko kuma doya ko kuma shinkafa da wake, ina yawan sa masa yaji. Yaji abu ne wanda yake idan na ci shi ina jin ya tayar min da wani farin ciki a rayuwa ta, zan kama jin daɗi ta ko ina. Amma kuma abu ne wanda a doyi-- abu ne wanda yake a duk lokacin da idan naci shi dole suna tashan ruwa saboda zafin da zai samu ka harshen ka. Kaji kana ta zuji, ka rasa inda zaka tura bakinka, shi yasa zaka buƙaci kayi ta shan ruwa saboda ya rage maka wannan zogin.